Ah kun ce kana fi son kofi ko shayi? Ka, ni na fi son shayi fa. Domin kofi yana sa ba na iya bacci, so na fi son shayi sosai. Ba na son kofi, sai dai ina son, sai dai ba na son yin bacci darene. Na saba shan shayi amma dai kofi na fi so, ah, ah shayi na fi so ba na son kofi sosai.

Ba kunce wane lokaci na ke wanke kaya? Lokacin da ina wanke kaya ne ranan Sunday. In bani da aiki na yi, so zan zo na in wanke kaya na. So ranan Sunday na ke wanke kaya sosai. Ranan Sunday na ke wanke kaya na. In kaya na sun yawa, in sunyi datti sai, sai in daga in wankesu sufitafiyas. Ranan Sunday na ke wanke kaya na.

Eh ina sauraron rediyo, ina sauraron rediyo sosai. Ni, ni mai, ni mutum mai son jin news ne so ina sauraron rediyo. Da sassafe, na tashi da safe bayan da na gama sallah zan kunna rediyo na inji news abin da na fi so sosai kenan. So ina son jin rediyo.